Na fi son bikin ɗaura aure domin dangogi da abokan arziki jama'a da yawa za su taru a wannan bikin ɗaura auren. Mutane daga ƙauyuka, daga birane duk dangi ko a ina an daɗe ba a ga juna ba domin wannan bikin ɗaurin auren jama'a za su taru sosai. Za a haɗu dangogi da abokan arziki da abokanan tsiya duka za a haɗu a cikin wannan bikin.

Nakan saya kayan abinci a kasuwa, da kayans u sabulai na ɗauraya da sabulai wanka. Abinci kaman masara, dawa, gero, maiwa, kuɓewan miya, manja, mangyaɗa, barkono, nama duk nakan siye su a kasuwa.

Ba na yin harsashi a lokacin bacci. In na kwanta, in na fara bacci, zan yi bacci na da kyau, ba motsi, ba na damun kowa da harsashi. Ina nan zan yi bacci kamar yaro ƙarami da bai da matsala, da bai da damuwa. Zan ji daɗin bacci na sosai sosai.

Ba na ƙona kandir a gida, domin kandir yana da illa, yana da la'ani a gida. In ka kunna kandir in ba ka yi lura ba, kandir zai iya faɗi wuta ya kama gida har a yi gobara, a yi rashi, gida ya ƙone, kome da kome ya ƙone har da rayuka ma za a iya yi asaran shi. Dalilin kunna kandir a gida.

Babu, ban taɓa zuwa gidan fim ba. Ina nan kullum a gida na ina karatu, ina karanta rahoto. Ina yin jawabi ma jama'an gida, kuma muna nan muna kallon fimae-fime kala-kala, daban-daban, kuma muna jin rahoto. Daga gidan rediyo masu bada rahoto.

Abun da nake yi a lokacin da babu wutar lantarki shine, idan da daddare ne, zan shiga ɗaki, zan kwanta in huta daga can in barci ya zo zai ɗauke ni. Zan buɗe su taga na, in ɗaga kyalle sama na labule domin iska ya dinga shiga a taga kuma zan bar kofan ɗaki a buɗe domin iska ya dinga wuce mini domin tunda babu wutan lantarki babu haske kuma babu fanka.

Nafi son taxi akan bus. Domin taxi baya bata lokaci in ka shiga tagzi zai kai ka duk inda zaka je da wuri. Baya kwashe mutane dayewa, yakan ɗauki mutane kalilan. Shi ya sa na fi son tagzi akan bas. Bus kuma yakan ɗebi mutane dayewa, in yayi tafiya kaɗan ya tsaya, yayi tafiya kaɗan ya tsaya, yakan ɓata lokaci. Amma taxi in ya dauki mutum, in ka dauki hayan taxi ma kai daya, baya tsayawa zai tafi da wuri bazai bata maka lokaci ba.

Na fi son naman kaza. Domin naman kaza in ya samu an dafa shi da kyau, an toya shi, aka saka mashi gishiri, aka sa mashi kayan ɗanɗano, in ya ji kayan ɗanɗano da su barkono, in an dafa shi, an soya shi da man gyaɗa, yana nan da daɗi sosai. Don haka na fi son naman kaza fiye da kowane nama.

Yadda nake ajiye kuɗina shine nakan ɓoye shi da kyau domin kada wani ya gani ya shiga ya sata. Ko ina nan da ɗan akwatin katako da nayi asu a wurin nakan jefa kuɗi, nakan ɓoye shi a ƙarƙashin gado. Ba wanda ya san inda yake kuma ba wanda zai gani ya ɗauka inda nake ajiye kuɗina kenan.

Nakan kalli wayana a kowane lokacin da an kira ni, kuma nakan kalli wayana ina ɗauka ina duba lokaci akan wayana. Nakan duba wayana a lokacin, nakan kalli wayana a lokacin da na ji sakonai sun shiga cikin waya nakan ɗauka in buɗe in duba waya a tura mun sakonai.

Abun da nake tunawa daga yaro shine, lokacin da nake yaro muna wasan gaɗa da daddare in babu wuta da abokanan mu. Kuma a lokacin iyayen mu sukan zo su bamu tatsuniya, labarbarai kala kala abun da ke faru a zamanin su. Wallahi lokacin da muke yara ne yana da daɗi don lokacin rayuwa yana da kyau ba wahala ba wani damomi kaman yanzu.

Eh sosai ina son kallon wata da daddare domin yadda wata yana haskaka ko ina kowane lungu yana da kyau sosai sosai. Mukan zauna a wata da daddare domin muyi ta tatsuniya muna ta wasa da junan mu muna nan muna kallon wata yakan haskaka mana mukan zauna a waje da daddare idan akwai hasken wata mu ci abinci muyi ta labarbaru kala kala da abokan arziki da su ka kan mu da iyayen mu zamu zauna a waje muna kallon wata mu ga yadda wata na haske yana nan da kyau.

Eh nakan kalla taurari da daddare sosai domin taurari wallahi suna nan da gwanin sha'awa yadda Allah ya jera su a sararin sama. Suna nan da kyau, suna haskaka, suna walkiya, suna nan wasu taurarin matsakagan su kaman suna nan, suna tafiya suna nan suna ta jujjuya a sama. Gwanin sha'awa abu mai kyau. Taurari suna haskaka abun sha'awa. Mu zauna muna kallo har wata rana za mu zauna muna kirga taurariyan. In mun ga tauraro mai kyau, babban tauraro saboda wannan tauraro namu shine yake haskaka a kullum.

Ina shan madara domin madara yana da kyau, yana gina jiki, yana bada ƙarfi. Yana da kyau, abinci ne mai daɗi. Madara yana da daɗi. Duk wanda yake shan ruwan madara wallahi ba zai cuta ba, cuta ba zai taɓa kama shi ba. Zai samu lafiyan jiki domin shan ruwan madara. Shan madara yana da kyau ma yara, ma manya da matasa duka. Yana da kyau mu dinga shan madara domin mu samu lafiyan jikunanmu, ƙasusuwanmu suyi ƙarfi, idanunmu suyi ta gani da kyau. Ba za mu samu matsala ba domin shan ruwan madara yana da amfani a jiki.

Eh, ina fatan ci, samun cin yawa domin in na ci yawa sosai, zan ci gaba a duk ayyukan da nake yi. Shi ya sa ina fatan in samu in cin yawa, domin duk abun da zanyi, in yi shi da gaske, in yi shi da manufa da zan samu cin yawa sosai-sosai. Domin in baka aikata abu da zuciyan ka ɗaya da karfin ka da ƙwazo ka sa ba, ba za ka taɓa samun cin yawa ba. Amma in ka yi shi da gaskiya da kuzari, zaka samu cin yawa da kyau sosai.

Eh ina shan ruwa mai sanyi, domin a wannan lokacin zafi din nan in ba da ruwan sanyi ba mutum ba zai rayu ba. Dole mu sha ruwan sanyi mai kyau domin mu ji daɗin rayuwan mu cikin wannan lokacin zafi. Domin a yanzu zufa yayi yawa. Maganin wannan zufa shine shan ruwan sanyi. Yana da kyau, yana da daɗi in ka sha ruwan sanyi a lokacin zufa jikinka zai maka daɗi. Ka samu lafiyan jikinka sosai sosai.

Eh ina son zama kusa da taga. Dalilin shine ta taga iska na shiga da kyau. Ba za ka ji zafi ba. Iska zai dinga hurawa yana busa maka daga tagan kai da ka zauna kusa da taga ba za ka yi zufa ba, ba za ka yi komai ba, za ka ji daɗin zama ta wajen taga kuma ba wanda zai dame ka da surutu.

Irin burodi da na fi so shine wannan burodi da aka dafa shi da zafi zafin shi da laushin shi in na same shi shine na fi so. Amma wannan burodi da ake yanka shi da wuka ana yanka shi pelle pelle shine na fi so sosai.

Irin kayan ɗaki da na fi so shine gado. In ina da gado a ɗakina zan ji daɗi, domin in na dawo daga aiki in nayi wankan na gaji zan je in haukan gado, in yi barci. Ni dai na fi son gado a kan kowane abu a ɗaki domin yana da amfani. A wurin da ka kwanta ka huta ka yi barci duk gajeren jikinka zai ƙare. Shi ya sa na fi son gado a kan kome a ɗaki.

Na kan ci abinci a wurin aiki a kantin. Akwai wurin da aka ajiye mana inda za mu je, mu zauna, mu siya abinci, mu ci a wurin. Wajen aiki ya keɓe mana so dalili shi ne ba a so mu zauna a cikin ofishi, mu na cin abinci bako ya zo ya same mu. Shiyasa an shirya mana wani gefe da za mu je, mu zauna da abokan arziki da abokan aiki. Lokacin da ya kamata mu je, sai mu za mu je, mu zauna, mu ci abinci.

Nakan fara aiki a kullum a ƙarfe bakwai da rabi. Wannan lokacin ne zan isa ofishina inda nake aiki. Ƙarfe bakwai da rabi dot ina nan a ofishina. Na fara aiki kenan. Ba zan tashi aiki ba sai ƙarfe biyar na yamma.

Nakan share ƙura a lokacin ƙura sau biyu a rana. Nakan share ƙura daga da safe, nakan share ƙura kuma da yamma. Amma idan ba lokacin ƙura ba ne, nakan share ƙura sau ɗaya a rana. Zan share da safe kawai, sai kuma washe garei in Allah yakai mu nayi shara, sannan sake share ƙura kuma.

Muna da mabudi guda goma a gida. Muna da mabudi na shigan gida, muna da mabudi da za'a fita gida. Ko wane ɗakuna a gidan mu suna da mabuɗi buɗe ƙofan su. Shaguna a gaban gida suma suna da nasu mabuɗin da za'a buɗe ƙofa da shi.

Yadda nake magance matsaloli a wajen aiki shine duk wanda ya samu matsala a wajen aiki in ina nan a wurin zan kira shi in nuna mashi yadda ya kamata aikin ta yi tafiya. Nakan ba da rahoto, nakan koya ma wanda ba su iya aiki aikin su ba. Zan kira su mu zauna in kwatanta masu yadda ake yin ayyukan.

Yadda nake yanke shawara a wajen aiki shine, idan akwai saɓani a wajen aiki tsakanin mutum biyu mutum uku nakan kira su nakan ba su shawara suyi aikin da ya kamata suyi su kuma suyi aikin da ya kawo su suyi. Kada su sa wani abu ya rinjaye su, su dinga yin faɗa ko su dinga kai da kawowa abun da ba amfani. Nakan ba kowa shawaran kowa ya dauki aikin da yakeyi da zuciyarshi daya da amana. Domin duk abun da kayi ba kai da kyau ba ma amana zai cika.

Na fi son kofofin watsa labarai na BBC da Aljazeera domin su ne sun bada labarai na gaskiya da ba ruɗu na ƙwarai da gaske da ba za a samu damakon matsala ba.

Eh, nakan rike riga a aljihuna domin in na sa riga da yi dogo dole zan ja shi in sa hannuna a aljihuna in rike shi domin kada ya dunga taɓan kasa domin in ji daɗin tafiya, in ji daɗin gudu kuma kada in faɗi.

Eh nakan ba da shawara aiki inda naga akwai matsala. Akwai aiki da ya lallace, ya ɓaci aiki in baya tafiya da kyau ba a yin shi da kyau. Dole ina bada shawara akan aiki domin ma'aikata su gyara ayi aikin da kyau kada a samu matsala kuma domin aikin ya ci gaba a samu nasara a kai kuma a samu cin gaba akan aiki kuma yadda za'a zauna lafiya da abokan aiki yadda kuma mu zauna lafiya da farin ciki da junan mu.

Eh na iya tsallen igiya. Nakan yi tsallen igiya sosai domin ina tsallen igiya ina motsa jiki kuma nakan samu lafiyan jikina in nayi tsallen igiya. Zanyi zufa kuma numfashi na zai dai dai, jikina kuma ƙiba zai ragu domin ina tsallen igiya ina motsa jiki da igiya yana bani lafiyan jiki da ƙarfi.

Nakan tafi wurare da mota domin in isa duk inda zani da wuri, kuma bazan samu matsala a hanya ba. In nayi amfani da mota, zanje da wuri, zan aikata abin da ya kai ni, zan gama shi a cikin lokaci, bazan ɓata lokaci ba sam sam.

Eh, a wani lokaci akan bani horo a wajen aiki. Misali, kaman in nazo wajen aiki da latti akan bani horo, akan rubuta a fefa ace abun da nayi bai yi daidai ba. In bada amsa abun da yasa nazo latti a aiki ko in ban yi aikina da kyau ba za a tambaye ni dalilin me yasa ban yi aiki da kyau ba. Sai a bani horo domin in canja rayuwana, in canja hali na, in yi abu daidai a wajen aiki.

Eh nakan sha ruwan 'ya'yan itace kamar ruwan cikin kwakwa. In na fasa kwakwa nakan sha shi. Kaman mangwaro in anyi ruwa dashi an matse shi an tafasa shi anyi ruwa dashi, nakan sha ruwan mangwaro. Ruwan lemu ma inashan ruwan shi in na zo na matse lemu nasamu ruwan lemu nakan sha su duk suna da daɗi kuma suna ƙara karfin jiki, suna ƙara lafiyan jiki, suna kore- koren cututtuka kala kala ajikin mutum.

Yadda nake kakkafa maka baya shine nakan yi shi da zuciya na guda ɗaya in kakkafa bayan kuma in yi aikina da kyau yadda wanda suke gaba da ni in sun ga yadda na kakkafa maka bayan za su ji daɗi suga aiki na kuma ya yi kyau.

Na fi son wasan buga ƙwallon ƙafa, domin ƙwallon ƙafa yana da mutumanci, yana da amfani, yana kawo zamanta tare da juna, yakan haɗa zumunci, yakan haɗa kai. Shi ya sa na fi son buga ƙwallon ƙafa.

Nakan tofa miyau a waje da nisa, ba kusa ba ko in na shiga bayan ɗaki sai in tofa miyau in zuba ruwa in wanke shi. Amma in na tofa miyau a waje inda yashi yake in na gama tofa miyau, sai in ɗauki yashi in tura in rufe shi domin ba na son wani ya ga miyau dina, ko wani ya taka don bai da amfani. Don wasu miyau yakan kawo cututtuka daban daban da bai kamata ba. Shi ya sa in na tofa miyau dina ko a bayan ɗaki, nakan zuba mashi ruwa in wanke shi.

Eh, nakan iya bada barkwanci domin abun al'ajabi ne ka bada barkwanci ma wani, domin ba ka san yadda goben ka zai zo ba. In baka bada barkwanci ba, kai ma watarana a kwana a tashi baza ka samu wanda zai baka barkwanci ba. Amma in ka ba wani barkwanci kai ma ka san cewa gobe kai ma za a yi maka yadda kai ma wani.

Yadda nake shirya ayyukana shine duk ayyuka da nake da su, nakan shirya shi dalla dalla, nakan bi kowanne ɗaya ɗaya domin in gama shi da wuri kuma in samu ladan yin shi, in samu riba kuma in ga amfani yin aikin dalla dalla.

Eh nakan, nakan saurari rediyo. Nakan ji labarbaru kala kala a rediyo. Nakan ji rahoto daban daban, labarbarai kala kala akan ƙasan mu, akan abubuwa da yake faruwa a ƙasan mu Najeriya kuma akan abubuwa da yawa da yake faruwa a duniya duka. Rahotonai kala kala nakan ji a rediyo da sakonai kala kala.

Kwarai dagaske na iya dafa abinci. Na iya dafa shinkafa, na iya dafa wake, na iya dafa miyan tumaturi da kifi da nama. Na iya dafa miyan kuɓewa, na iya tuƙa tuwon gero, tuwon shinkafa da miyan kuka. Na iya dafa dankali, na iya dafa doya, na iya dafa kuɓewa. Ba abun da ban iya dafawa ba.

Abin sha da na fi so shine kunun zaki. Kunun zaki da aka yi shi da gero da aka haɗa shi da dawa yana da daɗi sosai kuma yana gina jiki, yana ba da lafiya, yakan kara ƙarfi. A lokacin zafi nan in ka sha kunun zaki za ka ji shi ran ka na kwance ka na jin daɗi.

Teburinmu a wajen aiki yana nan da faɗi kaɗan yana da kuma tsayi. Mutane biyu sukan zauna akan teburin sukan raba aiki a kai. Domin zaman su guda biyu akan teburi, sukan zauna su yi rubuce rubuce sukan zauna kuma suna yin ayyukansu akan teburin.

Nakan kwana a kan gado, domin kwanciya a ƙasa yakan sa mun ciwon jiki. To na fi son kwana a kan gado, a kan katifa mai laushi, mai armashi. Na kwanta a kan gado zan yi barci da kyau, zan miƙe jikina da kyau kuma zan tashi da safe ba zan ji kowane ciwon jiki ba.

Abin da nake yi lokacin da nake jin damuwa shine, na kan je in samu abokina, in zauna in gaya mishi ga abin da yake damuna, mu tattauna, ya bani shawarwari wanda zai taimake ni da zai rage mun damuwa na. In yanka zauna ya bani shawara, in shawara mai kyau ne zan ɗauka in yi amfani da shi. Amma shawarar da bai tada ce ba yadda ya bani zan ce mishi na ji amma ba zan yi aiki da shi ba domin ba amfani kuma ba zai biya mun bukata na ba, ba zai rage mun damuwomi na ba.

Kwarai da gaske, rubutuna yana da kyau. In na yi maka rubutu in ka gani za ka iya ka karanta shi dalla dalla, ba za ka samu kuskure ba. Za ka gane abun da na rubuta, za ka karanta shi da kyau sosai.

To, unguwarmu dai yana da kyau. Makwabta da muke tare da su muna ƙaunaci junanmu. In damuwa ta zo mana, mukan zauna mu tattauna yadda zamu magance wannan matsalar, wannan damuwar a cikin unguwar tamu. Ba mu so, ba mu so tada hankali, ba mu so ɓata gari a unguwa. Mukan zauna muka ba kanmu shawarwori yadda zamu zauna lafiya a wannan unguwar mu kuma mu samu ci gaba.

Nakan tsarkake gidanmu sau ɗaya a rana. Nakan yi share share kowane lungu, in share cikin gida, in share waje, in share ƙo fangida, kowane safe kafin in fita in na tashi. In kwakkwashe datti, in yi goge gogen su tebura, su kujeru da ƙasan cikin gida duka kafin nan in fita. Zan bar wurare da tsabta, in baƙo ya shigo ma zai ga wuri da tsabta kuma a zauna tsabta a kullum.

Ina da takalma daban-daban guda biyar. Ina da takalmi mai launi baƙi, ina da takalmi mai launi fari, ina da takalmi mai launi ja, ina da takalmi mai launi kore, ina da wata kuma takalmi mai launin ruwan ƙasa. Su ne nake saka ina fita, ina zuwa unguwa da su, nakan je wajen aiki da su, nakan yi amfani da su duk inda zan je. Ina sa kowane launi da yi kalan kayana.

Eh, na kan yi kokari na. Na kan je aiki a daidai lokaci. Domin in ban isa aiki a daidai lokaci ba, za a bani horo, za a rubuta mini wasiƙa da da zan amsa horo. Na kan yi kokari a cikin lokaci sosai, in tabbatar cewa ban yi latti ba, zan je aiki da wuri.

Yadda nake zubar da shara shine ina da roba da na ajiye na zuba shara da in nayi shara ina tattara ina zuba a ciki. In sharan ya zo yayi yawa akwai masu zuwa da mota na kwashe shara sai mu biya su kuɗi sai su zuba a cikin motansu sai su tafi da sharan suje su zubar da shi a inda suke da zubawa a nesa.

Irin fim da na fi son kallo shi ne fina-finai wanda ake yin shi da yaren Hausa. Yana da gwanin sha'awa, yana da ban dariya kuma a wajen shi na kan koya darasi masu kyau sosai. A wajen fina-finai Hausa akwai darasin da ake koyarwa yadda za ka yi zaman gida, yadda za ka yi darasi, yadda za ka zauna da jama'a lafiya. Madarasin da za a koya ma yara yadda za su bada girma ma na gaba da su ma iyayensu da malamansu da sauransu.

Eh nakan miƙa jiki da safe in na tashi barci dole ne wannan in na tashi dole in miƙe jikina da kyau domin in ji daɗi in na miƙe jiki da gangen jikina zan ji daɗi zan tashi lafiya kallon gargar ba damuwa ba matsala.

Na fi son lokacin na rana misalin karfe ɗaya. Domin lokacin ne zan kwanta in huta in yi barci in ji daɗin jikina a wannan lokacin ranan karfe ɗaya na rana.

Na fi son gidan abinci na gina jiki. Domin gidan abinci na gina jiki shine yakan ba da ƙarfi, yana gina jiki da kyau kuma za aka samu ƙarfin yin ayyuka, kasusuwan ka zai ginu da ƙarfi, jikin ka, ka yi ƙiba, ka tsaya da kyau.

To wallahi jin hayaniya ne bai da daɗi. Domin inda hayaniya yake wahala yana nan a wurin. Dalili shine in ka ga inda ake hayaniya ka gudu ma ranka. Kadda ka tsaya a wurin don kaɗa bala'i da wahalan hayaniya da jama'a za su kawo maka. Duk inda kaga ana yin hayaniya, ka gudu ma ranka. Ka je ka samu wuri mai kwanciyar hankali ka tsaya da nisa. Kana kallon masu hayaniya kada ka je kusa da su ba.

Yadda nake kare kaina daga sauro shine domin ina sa rigan zanin sauro a kan gado na. Kuma nakan fesa maganin sauro a ɗaki da zai kakashe sauro kafin na in zo in shiga in yi barci. Kuma in na sa gidan sauro, sauro ba zai iya shiga ciki ba. Zan yi barci na da kyau, sauro ba zai taɓa ni ba, sauro ba zai ka mun ciwon zazzaɓi ba.

Ina son buɗe taga a ɗaki sosai sosai domin iska ya dinga shiga, iska ya kori su sauro domin nu fashi kuma in mutane sunyi yawa a ɗaki in ba a buɗe taga ba bai da kyau. Rashin buɗe taga a ɗaki yakan kawo cututtuka kala kala, yakan kawo bala'i, ko kisa ma mutum zai iya mutum. Domin in ɗaki ba a buɗe taga ba, zufa zai yi yawa ba za a ji daɗi ba.

Babban nasara da muka samu a aiki shine mu ma'aikata masu aikin muna zaman tare, muna zumunci tare, muna aiki daidai yadda ya kamata. Ba matsala, ba damuwa, ba faɗa. Muna yin ayyukanmu a cikin daidai kuma muna samun nasara a kan duk abin da muke yi.

Ina amfani da sabulun solo da bakin sabulu, sabulun gargajiya. Da shi nake amfani na-- ina yin wanka da shi domin yana amfani, magani ne, ya-yana wanke ƙurarraje a jiki, yana kawo lafiya kuma yana da ƙanshi mai kyau. In ka yi wanka da shi fatar jikinka zai dinga walƙiya ba za ka samu matsalar cututtuka na ƙurarraje ba. Jikinka zai tsumul kamar na jinjeri.

Na fi son cin abincin tuwon shinkafa da miyan yakuwa da gyada da kifi da nama a ciki. Wato in an dafa maka wannan abincin tuwon shinkafa da miyan, taushe miyan yakuwa wallahi za ka ci ka ji daɗi. Ka dinga ci kaman kaɗa ya kare a cikin kwano.

Irin yanayi da na fi so shine ba na son tashin hankali. Ba na son inda wani zai zo ya cuce ni. Ba na son yanayin da wani zai zo ya ɗauke ni ni wawa. Ban san abin da nake yi ba. Yanayin da na fi so shine yanayin da mutum zai ga daraja na, mutum ya ba ni girma na yadda ya kamata. Ni ma wannan haka zan ba wancan nashi yanayin girman shi domin kome ya tafi dai-dai.

Na fi son amfani da app na WhatsApp domin shine nakan ba da sakonai, nakan tura wa mutane sakonai da shi kuma nakan yi waya ta app na WhatsApp kuma ina duba hotuna a WhatsApp kuma yana yin abubuwa da dama da app na WhatsApp.

Nakan je wuri da wuri domin zuwan wurare da wuri ya fi amfani, ya fi kyau, ba ɓata lokaci. Zaka je kayi abinda ya kamata a wannan wurin, ka gama shi da wuri sai ka dawo kuma kayi wasu ayyukanka daban.

Eh nakan ci citta a cikin abinci amma ba sosai ba. Domin in citta yayi yawa a abinci mutum ba zai iya ci ba. Amma nakan sa kaɗan domin ya ba abincin tsari yadda mutum zai ci ya ji daɗi. Kuma yadda zaka ci abinci kada ka samu ka yi amai. Don citta ma shi magani ne ya kan hana ama'i. Mutum ya ci abinci ya kan sa bakin mutum ya yi daɗi, ya kan sa zuciyar mutum ya yi daɗi.

Nakan share ɗakina kowane safe, kowane rana da safe bayan inna tashi bacci nayi wasu ayyuka, zan shiga in share ɗakina in gyara shi kafinnan in tafi wajen aiki. Domin haka shi ya sa zan, nakan aje ɗakina da tsafta bana son datti.

Eh, na kan yi ciniki sosai a kasuwa. Domin wani lokacin masu saida abu a kasuwa sukan sa kuɗi da yawa a kan kaya. Shi ya sa in na zo kasuwa dole ne sai na yi ciniki kafin in saya kaya a kasuwa.

Abun da ya fi mahimmanci a cikin abokantaka shine faɗin gaskiya. In mutum yana da gaskiya a cikin abokantaka, ba za ka taɓa samun matsala da abokinka ba. Bayan gaskiya shine a ba kowa darajan shi. A cikin abokantaka, abun mafar-mahumanci shine kuma daraja. A ba kowa darajan shi da girman shi a abokantaka zai ci gaba da ba za a samu matsala ba.

Eh, na ka rike lema a lokacin ruwa domin kada ruwan sama ya taɓa min jikina. Domin in ruwa ya taɓa ni yakan sa mun zazzaɓi, da sai naje asibiti kuma sai na sha magunguna. Don ba na son ruwa ya taɓa ni dole sai na rike lema in je duk inda za ni da lema domin kada ruwa ya taɓa ni.

Yadda zan ciyar da hutu na zan je ƙauye domin in yi hutu a wurin. Domin a kauye na daɗe ban haɗu da wasu ba. Wannan lokaci ne in na je zan haɗu da tsaffi.

Eh na kai lulluɓa da bargo a lokacin sanyi. Na kai lulluɓi sosai, na ka rufe jikina daga kai na har zuwa ƙafa na da bargo domin ina rufe sanyi kaɗa sanyi ya shige jikina kaɗa kuma mura da tari ya kama ni.

Yadda nake kalma la aiki a lokaci shine nakan shirya ayyukana dalla dalla wanda yake da wuya nakan fara shi da sauri in gama shi sai wanda yake biye da shi kuma haka zan zauna inkalmala shi domin in samu lokaci da zan huta in na gama ayyukana duk da sauri zan huta.

Abincin gargajiya da na fi so shine na fi so in sha dambu da nono. Dambu da nono kuma yana da daɗi, yana da amfani, yana gina jiki, yana bada ƙarfi kuma yana da garɗi.

Launin da bangoginmu suke da shi, shine muna da launin ruwan toka kuma muna da launin ruwan ƙasa kuma muna da launi fari. Wannan launi da muke da su a katangan gidanmu suna nan da gwanin sha'awa kuma suna da haske kuma suna da kyau.

Bana son cin abincin titi, domin wata rana abincin titi ba a dafa shi da kyau kuma akan bar shi a buɗe a bakin titi. Iska na ta hurawa yana ta kwashe datti kala-kala yana sa a ciki kuma wannan dattin zai iya kawo wa mutane cututtuka daban-daban. Shi ya sa bana son cin abincin titi.

Farkon lokaci da inna isa office, abun da nake yi shine da fari zan yi addu'a in gode ma Allah yadda ya kai ni wajen aiki lafiya. In na gama, zan goge teburi na in duba wajen zamana da kyau kafin na fara aikin da ya kai ni office.

Shagon da na fi son zuwa shine shagon da ake sayar da kayan abinci da kayan su, sabulu-sabulun wanka da na wanki da na ɗauraye. Domin shagon bai sayar da abinci ba abin da ya fi abinci a rayuwa, shi ya sa na fi son zuwa shagon da ake sayar da kayan abinci da su sabulun wanka.

Na fi son tuwo akan shinkafa domin tuwo in ya samu miya mai kyau, mai daɗi, za ka ci tuwo sosai ka koshi kuma tuwo ya fi tsaya a ciki akan shinkafa. In ka ci tuwo ka koshi ba za ka ji yunwa da wuri ba amma ka ci shinkafa koyaya kafin ka sani yunwa ya fara damun ka don shinkafa baya riƙe ciki amma tuwo yana riƙe ciki sosai.

Na fi son miya mai zafi akan mai sanyi. Domin in kazi ka samu tuwon da bai da zafi sosai, ka samu miya mai zafi, zai taimake ka akan wannan tuwo naka mai sanyi kuma ka ji daɗin cin tuwo ba za ka samu matsala ba. Domin in ka ci miya mai zafi yana shiga cikin cikinka yana ɗuma maka ciki kuma abinci zai shiga ya zauna da kyau a cikin cikinka ba za ka samu matsala ba.

Yadda nake tafa, ina tafa a hankali. Nakan haɗa hannuna guda biyu, nakan yi tafi a hankali don muryar tafin nawa ya fita da kyau a jidaɗin shi.

Nakan goga hakori sau biyu a rana. Nakan goga hakori da safe in na tashi barci, nakan goge hakori na in wanke bakina. Sai kuma in zan kwanta da daddare zan yi barci, zan sake goga bakina domin in yi barci in samu kuma numfashi mai kyau da bakina ba zai yi wari ba.

Sosai ina cin manufar tallace-tallace. Domin tallace-tallacen da ake yi yana taimake ni ina gane abubuwa kala-kala da zan iya siya. Tallace-tallacen kuma yana kawo mun abubuwa kusa da gida. Tallace-tallacen kuma yana sa mun, yana kara buɗa mun idanu in ga abubuwa mai kyau da ya kamata in samu in siya.

Ba na rera waka lokacin wanka. Domin wasu su ka ce in kana rerawa ka in kana wanka, mala'iku suna tsine maka. Bai kamata ka yi kana wanka kana rera waƙa ba. Kana wanka za ka sa zuciyar ka ka wawwanke duka jikin ka, su dattin jikin ka su fita ba lokacin yin waƙa ba ne.

Nakan ajiye takardun aiki na da kula da lura. Nakan ajiye su a kan teburi na da kyau. In na tashi daga wajen aiki, lokacin tashiwa na ya yi, nakan kwashe takardu na. Zan buɗe kwali na kabot na drawer na kan teburi na, na jikin teburi na sai in zuba su a ciki, in kulle su domin ina tsoro kaɗa wani ya zo ya taɓa ko a sace in samu matsala. Ina adana takardun aiki na da kyau. Nakan ɓoye su da kyau a cikin kabot na, na, na teburi na.

Eh, nakan karanta jarida sosai domin jarida yakan-- yana tare da labarbarrunu kala kala, yana bada rahoto, abin da yake faru a jahohi, a ƙasashe, a duniya duka. Duka jarida yana bada labarai ɗinnan. Duk abun da yake faruwa jarida yana bayarwa kuma yana da kyau mu dinga karanta labarbbarru da yake jikin, cikin jarida domin mu san abin da ke tafiya a jahar mu, a ƙasar mu da duniya gaba ɗaya.

Kwarai da gaske ina buga rubutu da sauri, domin in an bani sakonai da na rubuta ne, zan rubuta da sauri domin in tura da sakoni rubutu. In ina rubutu kuma a cikin wajen aiki ne aka bani, ana so a samu rubutun da wuri, rahoton da wuri. Dole in yi rubutun nan da sauri domin in ba da rahoto. Ya kamata in bayar a cikin lokaci, kankani ba mai yawa ba.

Irin takalma da na fi so shine bana son mai, mai tudu. Ina son wanda shi yana nan a kasa. Kuma ina son irin takalmin da yake buɗe ƙafana, na shan iska. Bana son takalmin da ƙafana yana ciki a rufe. Domin takalmi mai rufaffe gaba ɗaya yakan sa ƙafana ciwo. Nakan ji zafi, amma takalma da yana nan a buɗe iska na hura mun ƙafar kuma nakan ji daɗin tafiya da shi. Ba ya bani matsala. Yakan sa tafiya na yayi daidai. Ba ya faɗar da ni. Domin abin da nake so ke nan, takalmi wanda bai da tudu yana nan daidai a kasa.

Nakan je kasuwa sau ɗaya a sati, shine ranar Asabar. Ranar Asabar bana zuwa aiki. Ranar Asabar ranar hutu ne. Ranar Asabar ne nake zuwa kasuwa nakan yi cefane, kayan abinci daban da shi, da su sabulun wanka, sabulun ɗauraya, da sauransu. Ranan Asabar, da safe, wajen misalin karfe tara, shine nakan je kasuwa. Lokacin rana baiyi zafi ba, yana nan da sanyi, lokacin da zan ji daɗin, na kan zuwa inji ɗa inji cefane.

Na fi son cin abinci da hannu ba da cokali ba domin da hannu ya fi kyau a ci tuwo da shi domin hannu ka wanke hannunka ka gusara tuwo da kyau ka mulmula shi da kyau, ka taɓa shi da miya ka sa a bakinka ka ci. Cin abinci da hannu a wuri na nikam ya fi kyau. Kuma shi ne lokacin da iyayenmu da hannu suka koya mana cin abinci ba da cokali ba. Kuma cin abinci da hannu ya fi daraja, ya fi kyau.

Sau nawa kake amfani da wayarka? Wallahi ba iyaka. Domin a lokacin, duk lokacin da aka kira ni, ina amsa waya kuma nakan zauna in ba da saƙonnai da shi. Nakan yi duba hotuna a WhatsApp kuma ina duba, ina yi a TikTok, ina duba abubuwa kuma a Facebook. Domin haka ban san lokaci guda nawa nake amfani da wayata ba. A kowane lokaci, ban da lamba da zan faɗa ce ga lokaci ko so nawa nake amfani da waya.

Eh nakan iya kokari na nakan jefa dutse da nisa in na ga tsuntsu ko a kan katanga ko a kan waya na wuta. Nakan ɗauki dutse nakan jefa shi kuma yakan yi nisa. Wata rana ma yakan wuce inda tsuntsun yake, wata rana yakan taɓa tsuntsun ya faɗi. Wata rana kuma nakan jefa dutsen in ya je ba ya zuwa da nisa sai ya sauka.

Eh nakan kalli inuwa ta, kamar misali da daddare ina tafiya, na fi kallon inuwa na da daddare in akwai wuta. Domin ina tafiya sai in ga inuwa na yana bi na. Duk inda na juya sai inga inuwa ta tana bi na. Kuma ya fi nuna mini, na fi ganin shi da daddare in ina tafiya a cikin wuta, in akwai hasken wuta.

Mukan ajiye makullan mu a cikin wani kwali da mun kulle kofofin mu da su taga. Muka ɓoye makullan mu a cikin wani kwali. Wanda ba wanda ya san inda muke ajiye wa sai mu da muke nan a cikin gidan.

Ina so a canja mana idan shugabanmu da yake shugabance mu a wajen aiki bai san aikin shi ba kuma bai da gaskiya kuma yana ma mutane wulakanci. Ina so a canja mana irin wannan mugun mutum a wajen aiki domin mu samu salama kuma aikin mu ya yi daidai yadda ya kamata.

Muryata tana da ƙarfi sosai. Dalili shine inason idan nayi magana ko wanda ke nisa da ni ma sai ya ji abin da nake faɗi. In ina gargaɗi ne ma muryata tana da ƙarfi, mai shi zai ji kuma gargaɗin zai taimake shi ya shiga hanya mai kyau.

Nakan yi karatu kaɗan kafin in kwanta in yi bacci. Domin karatu yana kara min ilimin, yana kara min ganewa, yana karan- kara mini fahimtar rayuwar duniya. Nakan yi karatu sosai in gane yadda rayuwa take.

Na fi bayar da kyautan kayan abinci, da su sutura, da su takalma, ma jama’a waɗanda ba su da shi. In na ba su, su kan ji daɗi, suna yin godiya domin ba su da shi, kuma sun samu wanda ya ba su kaya, su tabarma su zanen gado a kyauta ba da matsala ba.

Nakan duba saƙonnai a wajen aiki sau uku a rana. Wata rana sau huɗu. Ya danganci yadda saƙonai za su zo a gaba da kuma yadda za a turo mun saƙonai. Duk saƙonai da aka turo mun a rana ko sau biyu ko sau uku ko sau biyar nakan yi ƙoƙari in duba su kuma in ba da amsa.

Eh kwarai da gaske naka rufe baki wajen hamma, domin in ba a rufe baki a wajen hamma ba, dattima zai shiga maka baki ko kuɗa da yake yawo in ka bar bakinka a buɗe garin hamma, kuɗa zai shiga ciki har ka ci kuɗan ma ba za ka sani ba.

Babu, ban iya zama a kan gwiwa ba. Domin zama a kan gwiwa yana da wahala kuma yana sa kafafuwanka da gwiwanka suyi maka ciwo. Don haka ban iya zama a kan gwiwa ba. Yana da wuya?

Irin miya da na fi so shine miyan yakuwa da alehu da nama da gyada a dafa shi, ya samu kayan ɗanɗano da su gishirin yayi daɗi. Ras ka samu tuwon shinkafa mai lafiyayya ka ci da shi. Haba miyan yakuwa da alehu miyan ganye na fi so.

So ɗaya a rana nake kallon madubi. In nai wanka da safe, ina shirin tafiya ofishi, zan ɗauki madubi, zan yi kwaskwarima, in shafa su powder, su fankeke, su jambaki kafin in fita. In je in dubi madubi.

Lambar mu mai albarka shine lamba na ɗaya. Domin mun ɗauka lamba ɗaya, iyayen mu za su ji daɗi. Za a iya ce maka gashi kuɗi kaje ka siya abunda kake so domin ka bada lamba mai kyau mai albarka.

A'a, ba na amfani da igiyar 'yar gizo domin igiyar 'yar gizo bai da ƙarfin da mutum zai iya amfani da ita ko ka sa ka ƙafanka a kai bai da amfani.